Kwarai nakan yi ficikin tufafi. Abunda yasa nakan yi ficikin tufafi shine ba kowane kaya bane kawai mutum zai bi kawai ya dauka ya sa. Asalin ma nima mai zaban abune. So duk lokacin da nake son saka kaya nakan iya kaci kokari, in duba yanayin kayan kuma in duba inda zan tafi. Kuma in ina so in tabbatar da ce tabbatar cewa wurin da zan tafi da wurin da zai wurin zai cika yan da zan sa zai dace da wurin da zan tafi. Asalin abinda yasa nakan yi tufafi ficikin tufafi kenan.

Ni kan an haife ni a watan July, watan bakwai kenan. Ina gan sauran yan gidan mu kuma kaman kanuwana an haife ta a watan biyar. Ta yin kanuwana datake bin ta ma ita haifi ta a watan biyar. Ni an haifeni a watan, amma ni kuma a watan bakwai ne. To ban gane asalin tambayen kunce a wane wata a ke haifi, a kan haife mu. To yanzu yawancin mu dai, yawancinmu a gidanmu ina gan yaran cikin, yaran wayanda muke mun mun fito daga ciki ɗaya da su kanne na, ina ga ni kadai ne kawai aka haife ni a watan bakwai. Amma kaf soron su duk watan biyar ne. Kuma ranan da aka, ranan, ranan da aka haifi kanuwana da take bi na ran da ya kamata a celebrating birthday ta. Ranan da aka haifi ƴar autan mu. To na gan ni kadai ne kawai aka haifeni a watan bakwai.

Abincin da na fi so yanzu haka nan shine ɗanwake. Bayan ɗanwake kuma ina son tuwo, bayan tuwo sai ina son shinkafa. Abun da ya sa na ce ina fi son ɗanwake shine, shine ɗanwake bi da wuyan yi. Kuma ɗanwake ba abun da in ka zo yin shi zaka ji ba wani bi da wuyan yi na ɗaya kuma baya ji ma nuna. Asalin duk wanda ya san inda ake ɗanwake na Hausawa. Wuyan kawai mutum ya samu garin ɗanwaken sa ne. Once kan, once ka na da garin ɗanwakenka. Zaka bi ka mur guza shi kawai ka saka mai ruwa, sai ka saka mai kuka, sai ka kunna wuta. Har in ka sa ruwan zafi akan wuta kuma wayar yana tafasa, zaka bi ka ɗauki ɗan garin da kawai inda ka hau bi haɗa mai ruwa kana mummulawa kana wurga cikin ruwa mai tafasan. To kana sa ɗanwaken ma, baya wani ɓata lokaci. Wuyan kawai yayi wani minti biyu ne ko minti biyar shiken zagan ɗanwakenka. To saika sayo Man gyeɗan ka kawai ka sa. Wadda ana da ɗanwake shine yana riƙe ciki. Kuma kaman ga mutum kaman ni, ni namiji ne kuma ni na san abinci kuma bayi wani lokaci bana ganci abinci saboda daɗin shi na ganci abinci saboda inda yake riƙe mun ciki. Ya zo ya haɗu da yanayin aikina. To in na fita inaje aiki da safe ni da dawowa sai can da yamma. To bana son inci abun da ina ci yanzu yanzun nan zan fara jinyuwa. Na fi son inci abun da in na je gaba jiki ya, zai riƙe mun cikina kuma nima zan ji daɗin aiki a cikin kwanciyar hankali.

Ba kowane rana bane nake motsa jiki gaskiyanke nan. Don wani lokaci zan tashi da safe yin ga abubuwan kawai dan zanyi ranan sun sumin yawa. Ko ina da, ko ina da tunanin motsa jiki ko kuma na shirya in ji in dan motsa jikina da safe, zakaga kawai ba zan iya ba don abubuwan da nake da su na ranan sun wuya. Shi ya sama da ba dun haka ba. Da dai na kan tashi zan tashi da safe. Na tashi abunda zan fara shine dan motsa jiki na, in yi waɗansu ƙananan exercises haka. Amma yanzu haka nan ka yana mun wuya gaskiyanke nan. Motsa jiki nan kai. Kuma gashi kwanakin nan jikina ma yana dan yin nauyi, nauyi. Amma daman kuma shine ba lokacin motsa jiki. Amma da kamar ina da lokacin motsa jiki kam gaskiya da zanji daɗi sosai. Amma ina ƙoƙari ina, ina son fara ƙoƙarin fita motsa jiki dai. Ko gudu ne ma zan nayi, ko ɗan, iri ɗan press up ne mazan naɗin yi, ko kuma, ko kuma inaɗan tsalle, tsalle. Wai irin mutum ya ɗanyi tsalle, tsalle a cikin ɗakin shi. Kuma koɗansu abubuwan motsa jiki da ake na gidan da bai fi da wani tsalle ba ma. Kaɗan ɗaga kafafuwan ka sama su hana yanka, kaɗan rikisa karafunan da suran su. Su na ga abun da nake tunanin shirin shi ani yake nan. Amma bayanzu ba in zanyi, in zan faɗi gaskiya sai dai nan da wata ɗaya ne shine zan samu lokaci ne bazan samu zarifi yin wancan. Amma hari in Allah ya ɗauka zan samu zarifi, zan shiga motsa jiki nan kuma bazan dauke shi da wasa ba.

Lokacin da na fi so a shekara gaskiya shine lokacin Disamba. Abin da ya sa na fi son lokacin Disamba shine yawancin lokacin Disambar nan duk manoma ya ka-- duk manoma sunriga sun gama cire amfanin gonarsu. Kuma yazo ya hadu da lokacin ana su bukunkuna, zakaga ana su aurayya sosai. Gabaki ɗaya ma zakaga inda garin yake zagen kowa yana cikin, yana cikin muhallara da mahama da junansu. Zakaga kowa yana cikin murna. To na fi son lokacin Disamba.

Yawanci wurin da nakan so in ziyara shine wani abokanai na. Har in na samu zarafi nakan so in ziyarci wani aboki na dake kusa da ni, in je wurin shi. Kuma abin da yasa sake son zuwa wurin shi ne, duk lokacin da muku haɗu da shi ba mu kan yi maganar banza. Ba mu kan yi maganar ɓata lokaci ba, amma duk abin da muke magana ga abubuwa masu ma'ana ne da zasu da zasu taimaki rayuwar mu, kuma abubuwan da zasu samu mu girma. Da kuma abubuwan da zasu ƙara bamu fahimtar rayuwa. So shi yasa wasu lokuta har in bana yin komai nakan ji daɗi in je wurin shi mai ziyara. Kuma bayan shi ma a kwai waɗansu irin manyan mutanen da nakan je in ziyarce su lokacin in ji kalmomi masu ma'ana da kuma kalmomin da zasu cigaba da ginane. Idan naje na haɗu da su nakan ji abubuwan da ni ban yi ba wanda su sun yi. Kuma su kan gaya waɗansu ɗan ƙananan jarububin da suka fuskanta a gaba wanda ni ma a cikina rayuwa zan iya fuskanta. Su ma sun gaya maka ni bazan dai tunani zan ɗauki mataki da zai taimake ni in nazo ina da waɗancan jarabobin kar nima in faɗa ci.

Nakan, nakan, nakan sanya hula amma ba kowane lokaci ba. Kuma kun san ita abu sa hula ba wai ko wane riga ba ne zaka bi ka ɗauka hula ka sa a kai. Yawancin lokacin da nakan sa hula shine lokacin da na shiga jampa, ko kuma na shiga gari, ko kuma na shiga wani rigan Hausa, ko kuma iri ɗan jan labiya haka. Amma kwanakin nan gaskiyan shi ne, da kyal nake shigan jampa ko kuma da kyal nake shigan su jal labiya. Saboda yana yin aikina, ina aiki da kamfani kuma kamfanin su jampa da su jan labiyan nan da suran su gaba kiɗaya ba su dace da aikin kamfanin ba. Su abubuwan da mu kan sa yawanci shine wando. Mu kan sa wando sai da ɗan karamin riga wato tishat da turan cikina. Shine muke saka wa. Sai kuma muna da asalin rigar aiki wanda take kula da jikin mutum. Tun ka shiga ita wancan koɗi aiki nan ka shiga but gaba kiɗaya akwai helmet za a ke sakawa ba ta hula. Amma wancan na aiki na yana zuwa da ruba. Na sani ruba na haɗe da karfe a ciki saboda in wani, wani abun, wani mashin ko kuma wani abu a wurin aiki ya ɗan taɓa ka ba za ka ji ciwo sosai ba. Abunda ya sa dai bana sa su, saboda haka yakan yi wuya gaskiyan ke nan ikn sa hula. Ina gan last time da na sa hula ina zan tuna da kyau kamar shekaru dai, shekara ɗaya da hudu ce ne.

Hannun da na fi amfani da ita shine hanun dama na. Don ni asali ni ɗan dama ne. Hanun haguna yawanci yakan moriya, sai dai in ka gan kamar ina ɗauke abu, hanun dama sai in ɗan ɗauke hanun haguna don tallafawa hanun dama a riƙe abu. Amma hanun da na fi aiki da shi shine hanun dama na. To shi ne karfina gabaki ɗaya yawancin yana hanun dama ne.

Takalmin da na fi so gaskiya shine Canvas. Na fi so in shiga Canvas ne. Bayan Canvas kuma sai na fi so takalmin da saman shi yana na buɗe. Duk wani lokaci zakaga in zan je aiki haka na fi so ina tafiya ina shan iska. Kuma ba na son takalmin da zai takur, ni asali ma ba na son takalmin da zai takure ni kuma takalmin da bari ban saki ba. As far as ta-- a har indai takalmin kan yana da zai ban saki kuma zan ji daɗin shi zan so shi.

Ba na kan kula da sanarwa irin su apps ɗin nan don yawancin ba woni abun da suke taimako na bane. Sai dai woni lokaci dai apps din akoi masu kyau amma ni nakan, nakan, nakan fi so har ina aiki da woni app ko kuma ina cikin yin woni abu da waya na kar inyi ta samu waɗansu sanarwe sanarwe da suke shigowa. Don yawancin lokacin sanarwe nan sukan dame abun da nake yi kuma zakaga suna ɓata mun lokaci. To gaskiya bana so.

Gaskiya inda nake jin hayaniya to zan iya ɗauki kowane abun da ya zo ya fuskance ni. Kuma in ya zo ta fannin hayaniya ne gaskiya nikan, nakan ji nomal, nakan ji daidai. Bana jin wani damuwa don kowane irin aiki ne, kowane irin hayaniya ne zan yi a cikin rana gabaki daya zan yadda in kwanta cikin lafiya jikina bare mun ciwoba. Na riga na saba da irin wadannan aiki.

Yawancin lokaci har in na tashi da safe ina farkawa daga bacci, abun da nake yi shine in yi addu'a. In nayi addu'a sai zan tashi in je in sha ruwa. In sha ruwa sai zan je in yi fitsari. Bayan nayi fitsari sai zan fara ayyukan, zan ɗan shara-shara ɗakina sai in girka abinci kafin in fara aikin da zanyi ranar. To yawancin lokaci kafin in kwanta, da dare kenan kafin in kwanta, kafin gari ya waye na riga na tsara ayyukan da zanyi, dayar ranar. So ina farkawq da safe na riga na san abubuwan da zanyi ranar, da komai da komai so gaba ɗaya basu mun wiya.

Gaskiya na kan kare waya na, tabbas daga ƙwayar cuta. Bana son abun da zai cuce ni, shiyasa ko lambobin waya na ma da kyar nake bawa mutane. Duk abun da na san cewa zai cuce ni, gabaki ɗaya gudun sa nake yi. Dun wayana nan ba karami amfani yake mun ba, dabaɗun waya na ba akwai waɗansu aikin daba daban samu ba ma. Gaskiya nakan kare waya na daga ƙwayar cuta.

A ko wuraren da na je sai kuma wani lokaci na fi son fanka wani lokaci kuma na fi son AC. A ko wani irin zafin da ake zaigan zafin ba wani zafi sosai ba, so irin wancan zafin na fi son fanka ne kawai yana hura namai in zafin ya yi yawa asali ace zafi mai sanani gaskiya shine na fi son AC. AC zai ɗebe mai mai ɗakin nei gaba kidaya na bada wani sanyi za ka ji kana shiga jikinka. Wani lokaci kuma na fi so akwai AC kuma akwai fanka. Iska yana mun daɗi a jiki kuma sanyi da yake ɗan mai mai ɗakin ne mai na yawa.

Aikin gidan da na ka yi kowane lokaci shine ɗiban ruwa. Ɗiban ruwa ne na fi a gida. To ina gan shi, shi kaɗai ne mai asalin aikin da nake da shi. Domin lokacin sharan nan nakan yi su so ɗaya, ko so biyu ne kawai. Amma ɗiban ruwa shine asalin aikin da na fi. In ba ɗiban ruwa nake fito ina gan a gidan mu gaba, ke ɗibawa ne aiki. Don sauran ina ganinsu kawai kaman ba aiki.